Eh ina sanya agogo a hannu saboda agogo yana da kyau. Ina so anytime zaka dinga duba checking time haka. Wa gama yana da matukar muhimmanci ka dinga sanya agogon hannu.

Ina haɗuwa da abokin cinikina a kasuwa. Har zai zo wurin sana'a na ya duba abu in ya mai ya siya yauwa. In ya mai kyau sai ya ce yauwa sai aɗan mai. Ma zai nemi ragi ne aɗan mai ragi ne.